Wannan tambaya da kuka mun wane lokaci ne a shekara kafi so? To lokacin da na fi so a shekara shine lokacin bazara. Lokaci ne wanda babu sanyi mai tsanani haka babu zafi mai tsanani. Shi da yanayin lokacin ya kan kasance lokaci mai daɗi ba tare da eh kaji zafi sosai ko kaji sanyi ba. To wannan lokaci yana matuƙar burge ni kuma ina jin daɗinsa fiye da kima yanda duk yanda kai zaka ji baka takura ba. Dun babu sanyi, babu zafi babu kuma abinda zai ɗaga ma loka hankali ya kasance kaji tashin hankali na wani abu irin wannan. So irin wannan lokaci yana matuƙar burge ni kuma ina jin daɗinsa. Nakan yi hidima na, nakan yi kewa, nakan yi duk wani abu na kwanciyan hankali mukan yi tare da kaji daɗi ba tare da ka takura ba ba tare da kaji kamatsu ba. Amma a lokaci inna sanyi ne za ka ganka kana takure kuma kana jin sanyi sosai. To wannan sanyin yakan takura ka sosai yanda zaka ji baka da wani kwanciyan hankali. Haka in lokacin zafi ne za ga kai ne ka zauna da iya boxer kawai ka tuɓe riga a'a ka tuɓe wando ya kasance dai baka jin hankalin ka a kwance. Duk zafi ya ɗaga ma hankali. To irin wannan lokaci gaskiya yana ɗaga ma ɗan adam hankali kwata kwata a rayuwarsa bai ya kasance wa cikin jin daɗi da natsuwa da kwanciyan hankali. So lokacin bazara shine lokaci mafi soyuwa. Lokacin bazara shine lokacin da mutum yafi jin daɗi. Shine wannan a tunani na, na gode.

A wanne hannu kake amfani da ita? Wacce hannu kake amfani da ita? To hannun da na fi amfani da ita shine hannun dama. Sabila da ni badame ne. Mukan ce ma abun da badame. Badame shine yake nufin me amfani da right hand kenan hannun dama. Shine hannun da yafi ƙarfi a jikina shine hannun da na fi amfani da shi kuma hannu ne wanda da shi nake jin daɗin yin komi. Da shi nake ɗaukan ruwa, cin abinci, wani aiki na ƙarfi duk dai wani abun da ya shafi abun da zan ɗaga da hannu da shi na fi amfani sabila da ban na da ƙarfi sosai ata hannun hagu. Hannun dama shine komina shine abin da nake amfani da shi. Shine abun da kuma na ga mafi yawanci mutane ma suka fi amfani da shi. Don In an har mutum musali ba hago ne, zakaga ana cewa ka wannan ba hago ne ba. Ya fi amfani da hannun hagu. So yakan zamo ma mutane wani iri akan ji yayi banbarakwai haka amma idan aiki ne da hannu, aiki ne da hannun dama nake yi kuma aikin da nake yi nakan ji daɗin sa da kwanciyar hankali in dai da hannun hagu ne. Ba kamar yanda zakayi aiki da hannun, ah ah hannun hagu ba. Da hannun dama shine aiki mafi kyau gani ma a ido. In mutum yana amfani da hannun, hannun dama daga ya fi kasancewa mai amfani haka sosai to shi yasa ni ma badame ne Allah yini kuma nakan ji daɗin aiki da hannun daman. Duk wani abu da zaka gani na yau da kullum wanda zan yi amfani da shi zakaga hannu ne na dama. Shine kuma daidai kai ma zaka fi kallon cewa abun yana tafiya yanda ya kamata. Amma duk time ɗin da aka ce ma mutum yana aiki da hannun hagu ne, zakaga yana aikin wani iri koda abune zai yi sai kagaa aikin yana fitowa wani iri ba tare da ya tafi daidai yanda mutane za su gani su yi sha'awa ba. To wannan bayani a taƙaice shine da fatan ya wadatar daku ko ya gamsar daku da tambayan da kuka mun wanda kuke buƙata. Na gode.

Ah, wannan tambaya da kuka mun ya kake magance damuwa a wajen aiki? Eh, mu kan bi hanyoyi kala kala ko hanyoyi da salo masu amfani wanda za mu zauna muyi tunani sosai. Wanda za mu ga idan muka bi wannan hanya, ita za ta shuɗe, ita za ta kai mu ga tudun natsira, ita za ta sa wannan abun da muka yi niyya din ya kasance ya yiyu. Sabila da wani lokacin, ah magance matsaloli irin wannan ko damuwa yakan zo ne ba tare da ka san wani irin kalan damuwa bane za su zo. To farko, za ka zauna ka nitsu, ah mu duba yiwuwan miyene damuwan. Sannan wane hanya ne in aka bi zai kasance an magance shi cikin sauki ba tare da an sha wahala ba. Sosai mu duba mu ga wane hanya ne za mu bi wajen magance wannan damuwa ɗin. Ko mu kan samu hanyar cikin, ah natsuwa da gaggawa tare da idan mu muka zauna muka yi tunani ma sosai ba mu ga mun kamo hanya ko hanyar da za ta magance wannan damuwan ba, mu kan nemo wasu masana wanda muke kallon kaman sun fi mu tunani ko kuma ta, ah tunaninsu ya bambanta da namu. Su su kawo mana solution yanda za muyi mu sama mun aiwatar da wannan abun cikin nasara mun magance wannan damuwa ko kuma matsala din. Tunda Hausawa akwai Hausan da suke cewa ba-- hannu ɗaya baya ɗaukan jinga. Wani jingan dole sai unkun haɗu kun taru da yawa shine za ku sama, ku sami yanda za kuyi ku ɗaga shi ya kasance an ɗaga shi ba tare da matsala ba. To, haka ma damuwa. Damuwan idan ta zo mana, mu kan duba yiwuwa farko cewa eh, abu kaza ne ne co na damuwan. To, abu kaza da abu kaza shine ya dace muyi. To, don haka idan muka gwada yin sa muka ga bai magance mana ba, to sai mu buƙaci mu shigo da wasu wanda ta yi mu tunanin da suka yi mu ba mu yi wannan tunanin ba. To, tunanin sun kuma sai ya bayar da positive result. Idan ya bayar da positive result, shi ke nan falillah alhamdu. Sai mu bi wannan, ah hanyar da suka bi ɗin wajen ganin mun magance damuwan mu ya kasance daidai da yadda matsalar ta taso mana ko yadda damuwan ta taso mana. So hanyoyi ke nan da muke bi mu magance damuwa da kuma abun da yake damun mu wanda kuma mun shash shayin hakan cikin izinin Allah mu kan ga a alfanunsa, mu kan ga abin ya yiyu kuma ya shige daidai gwargwado. An samu matsala, an sa, ai an samu magance wannan damuwa, an samu daidaito. To wannan bayani shine a takaice. Na gode.

To wannan a tambaya da ku kamun wane fure ka fi so? In na lura wani flower na fi so ke nan a rayuwa na. So duk da mu baƙaƙe ba wasu ma'aɓota son flower bane ko furanni. Eh gaskiya na kan so ah ah fure na rose. Sabida rose kala ne da yake ƙayata zuciya yake kuma sa eh shauki da ƙauna a cikin zuciya. So wannan flower na rose a cikin furanni shi ne flower da na fi, na fi ƙauna. Shi ne ah furen da na fi so. In kuma aka bani shi na kan ji daɗi. Wani lokaci ma shi haka kawai na kan je na sayi shi don in takallon shi, don yana sa ni nishaɗi, yana sawa na ji daɗi, yakan sa na ji na samu kwanciyan hankali da nazuwa. So a furanni da na fi so, na fi son flower rose. Rose yana da matuƙar burge wa. Ko kai ne ma in ka gani, ka ga yanda flower rose in yake za a ga abun ya burge ka ya kuma ba ka sha'awa sosai. So shi ne wannan bayani shi ne a takaice na kalan furanni ko kalan ah flower da na fi so na kuma fi amfani da shi. Ko da kyauta ne zan yi ko kuma ma in da a mun kyautan ne kalan wannan flower na fi so. So wannan bayani shi ne a takaice. Da fatan ya ba ku amsa ko ya gamsar da ku na abun da kuke nema. Na gode, na gode.

A to wannan tambayar da kuka yi, kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabuntawa kai. Ai ba kwamfuta ba ko waya ne bari yu ka zauna ka ce kai baka updating na kwamfutanka ko kuma apps dinka ba ko kuma wayanka. So dole ya kasance kana sabunta su all the time. Duk time ɗin da wani update ya fito ya kamata ka je ka yi. Kuma ni ma ina yi sabida idan baka update ai dai zama na old model ko kuma ta yi su masu kamfani masu kwamfutan sun ga cewa akwai wani breach of trust ko kuma wani scammers ko hackers da suke so su yi hacking ɗin kwamfuta. To shine za su ƙirƙiro wani sabon, ah basira nama kwamfutan wanda kuma idan kai ba ka je ka, ka yi wannan update ba ka sabunta shi to za ka samu problem wanda su wannan abin da suka ga zai iya cutar da manhajanka ko kwamfutanka zai iya cutar da kai direct. To ganin update ɗin da suka kawo sun kawo ne don ya magance wannan abu to kai kuma ba ka je ka yi ba. Su ka ga dole you are vulnerable ke nan. Zaka kasance ba ka da wani security mai ƙarfi wanda zai hana wannan attacking ɗin. So don haka nake magancewa gaskiya. Ina yin ƙoƙari wajen sabunta shirye-shiryen kwamfutana a koda yaushe. Wannan shine bayani a taƙaice na gode.

A to wannan tambaya da kuka mun, wanne irin nama ka fi so? Gaskiya naman ne da na fi so, na fi son nama ja, naman babban dabba. Ban cika kula naman ƙananun dabba ba. Da ƙananun dabba dai abun da yayi daga kaza yayi sama duka ina son su. Amma abun da yayi ƙasa daga kaza gaskiya bai cika damu na ba. Sabila da nama na ƙananun dabbobi ƙyama yake bani. Wani lokaci in na ci ma za ka ga ina tashin zuciya. Na kan ji zuciya na na tashi. Ba na jin hankali na, na kwance. So nama da na fi so, na fi son naman babban dabba. Abun da yayi kamar naman saniya, kamar naman rago, kamar naman akuya, kamar naman su talo talo. Duka wa'innan nama ina son su kuma ina ta'ammali da su sosai. Ina matukar son su sabida ni masoyin nama ne. Amma nama na ƙananun dabba irin su tsuntsuwa, su baru, su zomo, su kifi duk ba su wani cika damu na ba. Gwanda ma kifi, na kan ci kifi amma shi ma ɗin ba da yawa ba. Amma naman da ka ke so ka ga na ci, na ci shi da yawa matuƙan ci shine naman babban dabba gaskiya. Naman saniya, rago, akuya da makamantansu. Amma duk nama in ya wuce na wa'innan ɗin to za ka ga ba, ban cika damuwa da shi ba sabila da na riga da na san kai na. So a takaice naman da na fi so ke nan shine naman saniya, naman rago, naman akuya. Wa'innan namomi ina matukar martaba su, ina jin daɗin su ina kuma kallon su. Na gode.